To yanda nike ajiye kuɗi. To indai wannan kowa na da irin yanda yake ajiye kuɗin sa. Kowa na da irin yanda yake ajiye kuɗi a gida. To nidai ina ajiye kuɗina a banki ne bana ajiye kuɗi na a gida. Domin mtum bai san abinda zai iya faruwa ba kasan tabbas indai mutum ya ice wai to a gida zai dinga ajiye kuɗi. To safiyon wata rana ka dawo gida wannan kuɗin baza ka kashe kokobo ba sai dai mutum ya kai sa banki kawai. Inka ajiye a banki wannan ne yafima wllh, wannan yafi ma mutum ba wai mutum ya ajiye kuɗi a banki ba kaɗai ya kamata in ka ajiye a banki kasan wani irin banki da zaka buɗe. Ba wai wata irin banki ba, mutum yaje yabude wani banzan banki, acima mutum kuɗi a banza kawai sai dai mutum ya ci gaba da wannan banki da yafi dama sai ka dage ka buɗe kawai. Musamman kamar a cewai kamar Zenith Bank haka su UBA su Access Bank kasan babban banki ne. In ka buɗe wannan kana in ka ajiye kuɗinka kasan kuɗinka na wurin me kyau wanda za a iya cewa to gabe zaka iya cire kuɗinka. Ba wai mutum ya je banki ya ce mai gaskiya babu abin da babu abin da za a baka. Koma wani microfinance bank haka in ka buɗe sai ka gan in ka zo yau bawani tailer ma da za a baka. Ya gan wannan babban matsala ne wannan kuskure ne da ya kamata mutum ya dinga lissafi mai kyau kafin ya buɗe banki.